Ina son ruwan tarwatsa sabida da shi da wannan kala mai haske dukansu na da kyau sosai. Su na da muhimmanci daga nesa mutum zai hango zai gane wane kala ne mai kyau.

Uhm, da ke kala biyu ne. Akwai na roba akwai kuma nan na katako wanda ake samunsa da soso a ciki. Za ku zauna, ku ji shi yana da laushi sosai amma dukansu suna da kyau musamman da na doso da katako. Sune za ka zauna kamike jikinka kaji daɗi a cikin sa habakuwa na na roba yana da sai dai ka zauna wuri ɗaya.

Sosai ma. Idan har albasa ya shiga ido mutum dole ya yi kuka. Sosai. Bayan shi kuma, zai yi yaji yaji kuma dai dai cika. Amma dai shi albasa duk wanda bawai ya kare idonshi daga shi bane. To dole sai yayi wannan kuka.

Eh gaskiya, tunda shike ni ne kusan ni ne babba, ina fara share-share ne. Sai a ɗan goggoge sannan kuma duk wani wanda ya fara zuwa, za a karɓe shi da kyau, a gaisa, a zauna a yi taɗi sannan kuma a yi masa aikin da yake so kafin dai shi ogan to dai yazo.

Sahanu na kuwa mai sauƙi ne a ai. Farkon sunana na ke amfani da shi sai in zagayeshi sai in masa igiya guda biyu shikenan. Yana cewa wai, ee, ka zo ka yi sahanu kai ba mai kuɗi ba. Ee, wani sa hanu na sai masu kuɗi. Amma ni kan ɗan ƙarami nakan ya wadatar ba heka je fa wani geji ba.

Guda guda biyu akwai na buroshi akwai normal guda ɗaya matajin na brushi shine, shine wanda ake ɗan goge wa ko zaka ɗan goge jiki ka ga duk wani ɗan datti dai da yake kayin in ya fita to shi ke nan. Sai wancan kuma shi kana iya yawo da shi ma ana iya sa shi aljihu a fita da shi. Inda ka ɗan jiga shi nyaɗan mumul, eh ka cire shi ka ƙara s-- eh ɗan tatta jefa, haka ya fi ai.

Eh ina amfani dashi saboda sai wa? Susai. Eh yana da ɗan kyawu ko yana, yana da sauƙin amfani. Sha sa ai bani kaɗai ba ma. Na ga mutane da yawa suna amfani da shi. Yana ƙawata wuri kuma.

Aaa, babu inda suke zuwa, suna can wajen ma ajiya. Zarar na ɗauka babu inda zan iya kai su, amma akwai wanda na gani ya je ya ɗoro wani application na ɓoye kaya. Wato hoton da ya ɗauka sai ya sashi a ciki. Nace to fa, abun yana bani mamaki ma ni. Amma dai kam suna waje, inda yana buɗe wa zan kalle su.

Eh, ina ɗan tambayan wani kusan kowane lokaci ni ina amfani da waya na. E, to meye ne a ciki. Tana da ɗan amfani ai. Indai ba wai wani taro bane ko iyaye ne suka kira mutum ya je shi ya zauna a wurin yana jin me ake yi. Gaskiya de waya na tana hannuna in kuma ba ta da caji, na sa ta a caji. Shi ne kawai.

Ina son yawa ta hannun hagu ma kuwa. Wani baki ina rubuta folis a ciki. Yana da kyau sosai fa. Mm agogo yana da amfani ne. Akwai masu irgan lambobi. Akwai kuma wan da za ka ga yana za gayawa kaman ƙwai.

A gado gaskiya, ai ya ɗan fi daɗi ma, a gado ne amma. Sai dai kuma da yake rayuwa kunsan inda take, a wani lokacin dole za ka kwana a ƙasa ma. Kada ka kwana a ƙasan ma dai ba kullum ba amma gaskiya, a gado ne muke kwana. Ko wane lokaci agadon ne.

Ni sosai ma. Ai dake yana ƙara lafiya musamman akwai wani na kwakwa to kwakwa yana da shi ruwa a ciki shi, da zarar ka saye shi ƙwallo idan ka fasa ruwa zakaga ya fito ruwan na shima yanada zaƙi kuma yanada daɗi.

Gaskiya gwara karantawa, har ta ɗebo karannan amma yanzu dai ke yayi tsada, mutane ma ba saya sukeyi ba. Haka ne, ba ko ina ma za ka je ka samu ba yanzu tunda ba a saye haka ai mutane su ma ba za su je su sayo ba sabida tsadan da yayi shi ya sa ba za ka same shi ba. Ko wan nan da na karanta karanta.

Eh, kowane banɗaki guda uku akwai bokati sai dai kuma akwai wani ma guda ɗaya wanda ake amfani dashi a tsakiyar gida, shi suna shi plastic har guda uku masu, da ke duk wani abun da za ka yi na ɗebo ruwa. Suna da ƙarfi, suna da kwari roba ne. Amma dai mai ƙarfi ne sosai. Da su ake amfani.

Kujeru da TV. Ya kai ka samu kujeru da TV to shi kenan ka gaba. Sai dai kuma kayan sawa waƴannan so dama yakamata dole mutum ya na da su. Su kujeru da TV ne dai, bai zama dole ba amma kuma idan mutum yasa me su. Dole zai ji fitin daɗi ita wanan ɗaki na shi.

Riƙe gaskiya. Duk inda mutum yaje in yana da gaskiya to in sha Allah su abokanaye wa'insu aba ne wanda suke haɗuwa, wanda iyayensu ba ɗaya ba. To amma za a zauna ayi amintaka sosai har ka zo kana iya gaya wa abokin ka abinda ba za ka iya gaya wa mahaifinka ba. To ka gani aboki yana zama kaman ɗan'uwa na jini amma dai dole sai ana yin gaskiya a tsakani. Za kai gaskiya to dole wannan abokantaka za tai riƙo za ta yi nisa sosai.

Eh sosai ma, ai mutum ɗaya shi ba zai iya ayyukan na zamani ba. Dole sai ana taimaka masa, ta wadde ga wajen aiki ne dole za ka raba. In kana gida ne dole zaka raba a matsayin mutum na babbade, duk lokacin da ya tashi aka samu wani aikin dole ya ba wani, wani ɓangare na wannan aikin shi kuma yi wani ɓangare.

A'a, shitu tufafi ai abu ne da ake sawa a jiki. To ka ga, kowane lokaci ana sauya shi. A rana dai mutum ana sawa sau ɗaya, sai a canja sai a saka wani kuma. Amma kuma da ke nan wani lokaci ana iya sawa guda kala ɗaya har sau biyu. Wani lokaci kuma zai ba da wahala wajen gaskiya.

Eh yanzu amma munyi musaba. Zina rinƙai na kwana, yana wuni, ta gajiya, yakuke eh da sauran su. Ko wanne dai tambaya ne. To shi kuma wan can zai dinga maimaita maka yana baka amsa a daidai kowane lokaci da ka yi masa tambaya.

Kalmar sirri wata aba ce da ake ba wa ɗan'uwa. Wani zai ba ka in ka sirranta masa alamuransa. To kaga a kowane lokaci in ya kamata mutum ya zama mai taka-tsan-tsan, duk lokacin da aka ce wannan magana sirri ne, to ya sanya yanda zai ringa yin magana a gefen mutane a kan karya, kuskure, ya furta wannan ita wannan.

Masu kai na ɗakin da yamma madubi akwai, amma dai guda ɗaya ke nan. Dakinta ne kawai akwai amma dai ni maza kam na wawwagu uhm nagaya maku ai ɗazu namiji shi babu ruwan shi da kallon madubi ma ɗayan mata ne to sune zasu zauna suna tayin wannan abun.

Ai wannan ya zama dole ne, dole ne mutum ya ɗan miƙe in ba haka ba kuma zai ji jikin ya mutu gaba ɗaya. Dole muna miƙewa sosai, yana ɗan ƙara kamanta yadda kuzari da safe din, ya ɗan ka mutum ya miƙe zai ji da ƙwari.

Eh, ina so. Musamman in ka samu wanda ya iya ɗaukawa, yana ɗauka ya fittar da mutum da kyau. To yana daɗan amfani shi ma, inka ji kada ɗan wani ɗan uwanka ko abokin ka sai ku je ku ɗauka tare ku dawo. Yana da amfani, za a ajiye shi kodan tarihi ne.

Irinin ziyada bakala biyu ne. Akwai na kwakwa, akwai na laushi to wannan zai danganta da wane irin wuri za ka share. In ɗaki za ka share shi, ɗaki da akwai abu tafiya mai laushi dole na kwakwa za ka ɗauka ka share. To amma ko idan ɗaki akwai wannan abu na zamani na tiles dole ka ga ringa ɗauka shi tsintsiya mai laushi ne ka na shara da shi. Sai dai ku-- da kuma wajen gida, wajen gida ma duk yashi za ka ɗauki tsintsiyar kwakwa ne ka na amfani da shi.

Shi gida aka aiki ya yi a ko wani lokaci babu ɗaya na cike shi. Shi yasa ya babu da hutu rana aiki kullum muna zuwa aiki. Shi aikin yana har ƙa jika duk wani wanda ya shigo shago to da shi za a fara tarba sannan kuma za a yi masa aiki saboda aka a ko wani lokaci ana iya ƙiranka a domin kazo kayi aiki.

Eh sosai ma. Ai dake wajen aikin. Ni ne kusan kaman babba, to duk wani saƙo sai yashigo ta hannuna kafin ya tafi wajen oga kwata kwata. Amma dai aiki saƙonni sai sun zo ta waje na kafin su tafi waje. Domin ne na biyo ajin aiki. Kaga dole saƙo su zo kuma in san mene ke faruwa.

Dangantaka da kasuwanci aikusan abu ɗaya ne. Domin shi duk wanda ya kawo maka kasuwa anaso ka ɗauke shi kamar dan uwa. Duk wani matsala ka share masa. Sannan ka yi masa aikin shi mai kyau. To kaga tanan zaku samu alaƙa mai kyau tsakanin ku har dangantakar ku yayi ƙarfi.

Gaskiya abincin gargajiya namu guda ɗaya shine tuwo da miyan kuka, tuwo masara da miyan kuka musamman ma je a ƙauye. Wannan ne abinci mai daɗi wanda kawai da ammaka. Kasani shine daidai da kai.

To, ai anan ma bama samun lifta ɗin amma dai lifta yafi gaskiya muna ganin su a waya yanda yake amfani dashi. Ina ganin su a waya amma dai matakala muke dasu anan sabida haka na matakala muke amfani sosai anan. Babu wani ruwanmu da wani lifta sabida babu kuma.

Eh to dake ni shagon mu wajen aiki na ba a kasuwa yake ba. Ina yin ciniki he dai inje in sayo kayayyaki a cikin ita kasuwa. To a dai dai dai wannan lokacin dai dole mutum idan ya je shi zai yi ciniki. Za'a gaya masa nawane kuɗin kaya idan zai saya ya siya idan bazai saya ba kaya ya masa tsada sai ya tafi wani wuri ya je.

Tufafi na auduga. Tufafin mu na gida ya fi daɗi da amfani. Zaka samesu suma suna cikin launuka daban-daban. Bayan an gama haɗa su da auduga, zaka ga hankalin ka a kwance kana saka su duka full a jikinka daga sama har ƙasa. Ma'ana ka fito ka nuna musu kayi wanka sosai.

Da ke ma ni ba sosai na ke cin shi ya. To shi yasa ana ci dai kam ba ba'a ci ba, amma dai gaskiya bana, bana cin shi sosai. Shi yasa ma baran samma ya geji. Iri.

Ana magance matsalolin aiki ne ta hanya guda ɗaya. Zaku zauna da komadi da ita wannan wajan aiki to kowa ne matsala yafado muku wuri ɗaya zaku ku tattauna a zauna afitarda ita tsari dazai jawo ita wannan matsala akawar da ita kaga amfani a zauna wuri ɗaya a tattauna sannan sai asamo ita a bunda zai gyara wannan matsala.

Gaskiya ba na yi. Al'aduna a wajen aikin na ke yi, hankali na a kwance amma dai kafin na kwana kamar ba labari. Na dawo, na dawo gida ne don kwana. Babu abin da nake fa daga zarar na ci abinci kawai zai kwanciya.

Umm, gaskiya sau ɗaya ne. Da safe dai mutum ya tashi, to a wannan lokacin ne kamar ya ƙure. Da safe, ina gogewa kuma hankalin ka wanda za ka samu ka fita kaje duk inda za kajeka ka dawo. Kuma dai da safe yaushe shine lokaci mai sauƙi, mai daɗi.

Cikin gida, duk bikin aure cikin gida yafi daɗi. Za a yi buɗan kai, za a yi hawa, za a yi walima duk a cikin gida. Ayya malam uhmm in kaje aure kasamu wafuu zakaga ƴan uwa da abokan arziki kowanda kowa zai halarta.

Mmm daga baya gaskiya? Yake yawanci wai lokaci wa zai ya cika wata yake fara shiri sannan zai fita amma dai gaskiya daga baya ake fita. Sabida wani ma kai ma idan kaje ka ba zaka samu wani ba to akan kaje ba ka samu wani ba gara kai ma aje ba a same ka ba.